A'a, ba na amfani da kyandil a gida. Ina amfani da torch light ne wanda ake charging shi, amma ba na amfani da kyandil. Kyandil ai zamanin dane, yanzu ba a yayin sa. Don yanzu ba a yawan amfani da kyandil sai dai fetur wanda ake kunna kuma in ba a charge a sashi ai charging akwai wuta.